Sau nawa kake rubuta rahoto? So rahoto ya danganta in a wajen aiki ne mukan rubuta shine ƙarshen wata. Idan kuma ba a wajen aiki ba ne a gida ne, to ya danganci me zai sa ka rubuta rahoton. So dalili ke sa mu rubuta rahoto ya danganci yanayi.

Nawa nisa kake iya tafiya a ƙafa? So nakan iya tafiyan kilomita ɗaya zuwa biyu amma ya danganci uzurin da ya sa zanyi tafiyan wannan nisan sai a yi wannan tafiyan. Amma mafi akasari gaskiya munfi tafiya a abubuwan hawa amma dai tafiya dai gaskiya baya wuce kilomita ɗaya zuwa kilomita biyu shine daidai amma.

Kuna da manufa na wata-wata? Tabbas muna da manufa na wata-wata. Misali, mu kan yi adashen wata-wata ko kuma wani sabgogi na rayuwa.

Me yake baku ƙwarin gwiwa a aiki? To ni gaskiya in zanyi magana a kan kyanƙyana, abun da yake bani ƙwarin gwiwa a aiki shine nasara. Samun nasara a kan aikin. Sa'annan kuma in ƙarƙashin wani nake, a biya ni akan lokaci. Sa'annan kuma ya zamato cewa ni mutum ne mai daraja a gurin. Ba ƙasƙantar da ni a duk lokacin da aka ga dama. Wannan abun na ba ni ƙwarin gwiwa sosai.

Me kake shirin yi a ƙarshen mako? To, abin da nake shirin yi a ƙarshen mako shine jadawali na zan duba in gani, eh, ƙarshen makon ya zo mun a lokacin da nake hutu ne domin wajen aikina asibiti ne. Hutuna yakan zo ne at random.

Kana jin kukan zakara da safe? Tabbas ina jin kukan zakara da safe. Musamman ma idan kana maƙotaka da gidajen da ake kiwon kaji da zakarun. To da safe kana tashi da safe abin da zaka fara karyawa da su ke nan. Zasu tashe ka lokaci bayan lokaci. Duk lokacin da ya kasance gab da lokacin sallah ne za kaji sun yi wa'inan kukan nasu. Za kaji sun yi asuba kafin kiran sallar farko. Wani lokacin kuma, gab da kiran sallah na biyu ma za kaji sun ƙara yi. Sannan sukan yi, eh, eh kafin ƙarfe ɗaya. Sannan kuma suna yi wajajen ƙarfe uku, dole a yi ab haka. To lokuta lokuta, suke yin wa'innan taran nasu. Kuma in za su yi barbara, to ya danganci dalilin da ya sa suke wannan kukan.

Yaya unguwarku take? To unguwar mu dai ta kasance unguwa ce ta matsakai ta ƙarfi, unguwan talakawa a taƙaice wanda ya ƙunshi al'umma masu yawa da kuma gudanarwa. Saboda yanayin unguwar ya kasance cewa akwai kasuwa kusa da ita to kullum cikin jama'a take da hada-hada. To unguwarmu unguwa ne na jama'a saboda yanayin mutanen da ke cikin unguwar. Ba unguwa bane da za ka je ka diba ka ga ba kowa a kan layi da sauransu, a'a unguwa ne kullum cikin hayaniya da jama'a, gaskiya.

Kana son wurare masu hayaniya? Gaskiya bana son guri mai hayaniya, saboda ni na kasance mutum ne mai son shiru. Inji Shiru waje yayi shiru in ba mu'amala nake da mutane ba. To idan zan zauna ne zaman ƙanƙin kaina ba zaman da zan zauna ne tare da mutane mu zauna muyi hira ko wani abu ba. In dai zan keɓance kaina ne to na fi son na zauna a guri mai shiru wanda ba hayaniya. Gurin da idan ka zauna zakayi nazarinka da kyau, zakayi tunaninka da kyau. Duk wani abun da kake so kayi shi zakayi shi cikin natsuwa. Ba hayaniya babu tashin hankali.

Wacce hannu kake amfani da ita? Gaskiya hannun haggu nake amfani da shi. Ina amfani da hannun haggu wajen rubutu. Ina amfani da hannun hagu wajen ɗaurin abu mai nauyi. Nakan amfani da hannun hagu wajen buɗe abu. Mafi yawancin ayyukana gaskiya da hagu nake yi. Amma kam akwai abubuwan da dole dole na koyi su ne da dama. Misali kamar yanka da almakashi. Sabili da ni tela ne, ina na iya aikin hannu. To yanka, a shagon da na koyi ɗinki dole aka kirsa sani. Dole sai da na koyi yanka da hannun dama. Amma gaskiya komai kusan komai nawa da hannun hagu nake yi.

Kana kunna tsaron batiri? Eh ina kunna tsaron batiri amma ya danganci wane tsaron batiri kuke magana. Wanda ake sakawa a jikin ƙofar gida idan mutum ya zo ya danna ya ma mutane alatunci wa a ƙona a bakin ƙofa? Ko kuwa kuna magana wanda ake saka ma wutan lantarki idan an kawo wuta ya alatar mutum cewa an kawo wuta har sai an zo an kashe shi? Indai irin waɗannan abubuwa ne da ake amfani da batiri. Tabbas muna amfani da su sosai sosai. Ya danganci me za a yi kuma wane kalan amfani za a yi.

Kana son buɗe taga a ɗaki? Tabbas ina son buɗe taga a ɗaki saboda iska. In ka buɗe za ka ji iska, iska na halitta tana shigowa kuma za ka ji daɗinta sosai sosai. So-saboda haka muke buɗe, ah, taga a ɗaki domin mu sami iska. Ishashe wadatacce wanda za mu numfa shi cikin aminci da salama.

Ina kake cin abinci? A gurin aiki? Eh ina cin abinci a gurin aiki amma ya danganta. Wani lokutan kuma na kan ci daga gida ne in je wajen aikin. Idan na je aikin in har in je in dawo bazan buƙaci abinci ba to ba sai na ƙara cin wani abinci ba. Amma in na je zan buƙaci abinci a wajen aikin kafin in tashi to dole na fa zan ci abincin nan a gurin aiki. To abinci na kan ci shi gaskiya ina ci a gida kuma ina ci a gurin aiki. Duba da yanayin sabgar da zai riƙe ka a gurin aikin da har za ka ji yunwa sai ka ƙara cin wani abinci. Don wani lokacin ma na kan je da abincin gurin aiki saboda tsadan yanayin rayuwa ba zai yiwu ka fito ka yi, ka biya kuɗin abin hawa ka zo aiki kuma sannan ka kashe wani kuɗi domin cin abinci ba kuma bayan ga abincin a gida ka bar shi to sai mu riƙo a kula mu zo saboda samun sauƙin rayuwa.

Wane irin takalma ka fi so? Gaskiya na fi son takalman sau ciki. Na fi son takalman sau ciki, na biyu kuma nakan sa normal takalmi haka wanda muke ce mashi a turance muke ce mashi palms. Nakan so in sa kalan wannan takalmin, nakan ji, eh, nishadi wajen amfani da su da kuma takalmi mara nauyi. Kaga takalmi mara nauyi da sau ciki da shi wancan da bazan iya cewa gasunanshi da Hausa ba, muna dai kiran shi a turance palms. So nakan so in yi amfani da su domin nakan ji daɗin haka sosai sosai.

Me kake yi da ragowar abinci? Nakan bayar da shi ga mabukata ko kuma a zubar, ko kuma a shanya shi ya bushe a ƙara mai da shi wani nau'i na abincin. Ya danganci ma dai wane kalan abinci ne. So duk yanayin abincin haka za a binne. Domin kai lalace akan kira almajirai a basu domin su ci, ko kuma a shanya shi ko kuma a ba ma dabbobi. To ɗaya daga cikin wannan al'amuran dai shi muke yi da ragowan abinci.